A'a, bana rubuta kashe kuɗin aiki saboda har yanzu ina ƙaramin yaron shago ne. Dan haka wasu kuɗin kashe su na yake wasu kuɗin kuma ajiye su nake. Dun haka wadanda nake kashewa kaso arba'in acikin ɗari suna ke kashewa kaso sittin kuma ina ajiye wa. Dan haka ban fiye nawa na kashe yau ko ko na kashe gobe ba. Yau zan iya kashe misali, na yi kashe kaso ashirin ya danganta da yanayin da na tadda. Yan da, yan da garin yake ciki. Ina akwai bukatar kashe kuɗi ina kashe kuɗi, in babu bukatar kashe kuɗi da na kashe kuɗi da.

Wayata ba ta tare ta haske da kanta. Ni na cire ta kai na. Saboda daidaita haske da kai wani lokaci na iya bada ɗan damuwa. Sannan kuma idan ka fasa harka da dinga daidaita haske, lokacin na iya buƙatar duhu saboda ma duhu zai busher duhu, idan duhun ba dai ba da ke yi ba, ya haske haske. Kuma kasancewar na buƙatar duhu idan nashi ga ɗaki, to shi ya sa ba na sawa kusa. Sannan kuma idan na fito da waje bana buƙi dai hasken wayata. Itan kuma in kafuto waje za ta buɗe maka hasken. Shi saboda naɗe na tashi da kaina, ba wai ta daidaita man da kanta ba.

Nakan sanya agogo a hannuna lokaci zuwa lokaci amma ba wai ko yaushe ba. Yanzu duk lokaci ne wayata ke sa duk lokaci. Amma idan abin ya kasance irin na yi kwalliyar faɗan unguwa ko zan je masallaci ko zan je ɗaurin aure haka sai in sa agogon. Agogon na ɗauke shi a matsayin kwalliya ne a yayin matakin da nake kai yanzu. Na ɗauke shi a matsayin tare da na ce dole sai an sa ba. Amma ni yanzu a matsayin kwalliya na ɗauke agogo. Dan haka idan ba unguwa zan je ba ko baɗi abun zan ƙarɓa aure ko an kai can gudu ba, zan saka agogo. Wanzu da faɗi suna da agogo a aji ko ɗauko shi daga gida idan za a ɓata masa.

Wasu magani ana sha ne saboda Mutum ba shi da lafiya kuma yana son kare kanshi daga wasu kwayoyin cututtuka. Duk wasu yanayi lafiya ta ƙwarbo na shan magani sai idan ganda laifashin yake shan magani. Amma yanayi wawan da lafiya babu ana shan magani. Kuma maganin gargajiya ne ba sassan ciki ba su, idan buƙatar hakan ta tasu ba na shan magani akai-akai amma idan buƙatar hakan ta tasu ina iya sha. Zan iya, ina iya jure sha idan buƙatar hakan ta tasu. Amma likita ya rubuta magani ya ce in sha da kwana uku kwana biyu, zan yi kokari karin cewa taɓa sha awanni na kwanaki.

Ruhutu na ba shi da wani kyau sosai haaa m amma dai idan nayi rubutu ana iya karanta. Ba shi da kyau sosai irin kamar na manya manyan masu rubuce rubuce. Sai dai kawai abun da na sani rubutu na yana karantuwa ko wajen wane ne. Wa ban iya rubutu irin mai kyau ɗin nan fas fas ba kaba. Ban na ya kabari an buga ana ora yawanwa.

Unguwar mu ƙauye ce. Muna cikin wani maisuna jalla to a cikin jalla akwai unguwa-unguwa. Za kaga unguwar mu tana bakin titi sai ka shiga lunguba. Tana da ɗan faffaɗa layi kaɗan wanda mota ɗaya ta iya wucewa da mashin biyu a lokaci ɗaya. Bayan da mota biyu suka taho saidai ɗaya ta maƙale a gefe, ɗayan ma ta maƙale a gefe. Sannan za ka iya shigewa. Muna da masu gidaje masu ɗan ɗan matsakaita daya ta, ba gidan jama'a masu kuɗi ba. Akwai tarin al'umma da yawa, akwai ƙwatoci, akwai cibiyoyin samun ruwa, akwai makaranta, makarantu har guda biyu, akwai shaguna sai da kayan masarufi biyu, akwai wurin masu soya soya irin masu soya awara ko sai dankali, akwai teburan masu shayi. Sannan unguwar tana tufu da kwari ma'ana a kwazaz bai. Wari wurin in ka shiga za ka yi sama na gurin ka ma kai ƙasa.

Waƙa abu ne mai wahala ina iya rera wa amma idan na yi sauraron waƙar na haddace ta. Ba wai daga adon takardu da kasancewar ƙwaƙwalwa ta ba. Fiya ba iya, ba iya rera waƙa ta kai na ba sai dai idan sauraron ta ne na haddace ta ko na iya ta sannan zai iya rerata. Idan na iya wa, idan na saurari waƙa zai iya riƙe ta musamman idan akwai irin su Naziru sarkin waƙa, hamisu breaker, ali jita su wanne ina iya sauraro sannan ya iya haddace su.

Ana iya haduwa abokan cinikayya a ko'ina musamman a kasuwa. Na kan je kasuwa da wuri, in bude shago, in fito da kaya sai in jira abokan cinikayya. Wasu abokan cinikayya muna haɗuwa su a gida musamman wadanda suka san abubuwan nake siyarwa. Ina shi idan wanda ya samu gidan da yake siyarwa yana tambaye ni yame farashin abin kala in faɗa masa, yana son tahowa mishi in baya so ma ya yadai ji farashin. Wasu kuma muna haɗuwa a yanar gizo-gizo musamman Facebook, WhatsApp da TikTok iya duka kayan da na fi yi wa.

Eh, ni kam sha ruwan ƴaƴan itatuwa. Kasan wanda aka matse ko wanda ba a matse. Ko wane irin ƴaƴan itatuwa ne ko na ina sha. Ni har yanzu a cikin ƴaƴan itatuwa ba, ban ga wanda ba na so ko kuma wanda ba na sha. Ko wanda ina son shi ko wanda ina shan shi. Kuma idan abin ya mun, na kai ɗauka kuɗi na mata kai na je in saya ko kuma idan an saya a gida, in ɗauka in sha. A ƴaƴan itatuwa ina son lemu, ayaba, kankara, gwanda, da sauransu duka suna cikin ina shansa su.

Tabbas hakan zai wurare da wuri da musamman idan na alkwarin cewa zan je da wurin. To insha Allahu, zan yi koƙarin inga cewa tabbas na je da wurin, gaba da kasuwa, gidan ɗaura aure ko gidan suna ko gidan wa abokaina, gidan sai na riƙa dafi shayi biyu da abin da nake sha biyu na, tabbas na fara cewa taimaka sankora.

Aikin da na ke kullum shine nashare ɗaki na, ɗebo ruwa wanka, da kuma shara ɗakin gina, ɗebo ruwa wanka, da kuma ɗebo ruwa a gida. Wannan ayyuka ne kullum kullum wayan da nake kasancewa ina kauye ba muda hanyoyin samun ruwa cibiyar samun ruwa sosai. Haka dole sai ka ɗebo ruwa sannan ni ƙarami ne a gida dole sai na yi shara ɗakina amma da wata shara iyaddaka ma duk ina yi.

Ina son kallon fim ɗin labari wanda labari ne akan wani abu wanda da ta taba faruwa ko kuma wanda bai faruwa kamar Medium of Thrones. Wannan fim ina son kallon su sai kuma a fili a fili na Hausa da labari na manyan mata sai kuma a Indiya su suna son kallon fim su masu abubuwan da danganci, tsaro da kuma ta ammamali da na'urar gogewa wato kwamfuta. Tabbas ina son kallon irin wannan fim amma dai na kusan kallon fim wanda ya tafi akan labari. Inda fim na kala wanda ya tafi akan labari yasa nan kuma ana yiwa amfani da fasahar, fasaha ta musamman ta riƙere fasaha ta Artificial Intelligence ko duk abune danganci na amfani da kwamfuta. Wannan fim na so ko wannan fim burge ne.